Gaskiya ina matuƙar san lifta, saboda tafi sauƙin hawa, kaje a kai lokacin da akan lokaci, duk inda kake so. Amma mattakala kuwa zaka daɗe kana yi, sai dai ita zaka motsa jiki ne kafin ka kai inda kake so ka isa gurin.

Ba na kallon faɗuwar rana, sai dai in ga ranar ta riga ta faɗi. Saboda inda ace ina kusa da rafi ne, wani babban rafi inda zan kalli ko kuma bayan gari shine zan iya kallon lokacin da rana za ta faɗi. Amma tunda ina cikin gari ne, ba na sani lokacin da take faɗi.

Gaskiya ina matuƙar son karanta littattafai sabida suna da mahimmanci kuma abubuwan da zaka ƙara ilimi a kai ne, musamman na Turanci da Larabci da Hausa. Na fi son ma karanta na Hausa fiye da kowanne sabida labarai ne masu daɗi da nishaɗi.

Ina ajiye takardun aikina ne ta hanyar adana su. Guri mai tsafta mai mahimmanci wurin da nake ba shi kulawa fiye da komai sabida takardun kar a nemo wata rana, a nemo wani abu a rasa.

Ina raba abinci ga mutane, amma yawanci mun fi yin shi ne lokacin watan azumi, saboda lokaci ne wanda ake neman lada. Inka ciyar da ko da mutum ɗaya ne, Allah zai ba ka lada sosai a kan wannan ciyarwar da ka yi ta wannan watan.

Ina yin abubuwa daban daban masu mahimmanci don kiyaye lafiyata, musamman tun daga ruwa da zan sha, makwancin da zan kwanta, abin da zan hau, wurin da zan zauna. Duk wannan abin, abin da ya shafi lafiyata ne kuma ina ƙoƙarin kare shi.

Eh gaskiya na iya iyo sosai, na iya iyo sosai a ruwa sabida iya ruwa, koyon shi da wasanni a ciki abu ne mai mahimmanci. Na iya shi du yanda ya kamata da wanda zaka yi tsalle ka faɗa ta kai ko ta ko'ina ne.

Bikin da na fi so shine biki na sallah haka, kamar ƙaramar sallah ko babbar sallah ko na sabuwar shekara. Duka wayannan bikin ina son su saboda ina ganin mahimmancinsu, sai bikin Maulidi.